Kiran waya yana farawa ne da sallama. Za ka yi sallama? Sai ku yi gaishe-gaishe. A'a ina wuni, ina gajiya, ya wance, ya wane, an tashi lafiya? Ya kakanku? Ya maigidanku? Shikenan. In kun gama sannan sai ku zo kan zancen da za ku yi a waya. In tambaya za ku yi sai ku yi tambaya. Kiran waya kuma yana ƙarewa ne da toh sai an jima, Allah ya sanya alkhairi, Allah ya biya buƙata, Allah ya tashe mu lafiya. Haka kiran waya yake ƙarewa a cikin mu Hausawa, saboda mu an san mu da karrama baƙi.

Gaskiya canjin kuɗin mai yana shafar rayuwa sosai. Idan ace ko kuɗin mota ko kuɗin mai ya hau ba me motan kaɗai yake shafa ba, yana shafar rayuwa. Kamansu abincin da za mu ci, tsaron gida, da kuma kuɗin mota da ɗaukan kaya. Ba ma a ce ba har da tsadar rayuwa yana ƙara mana. Kaman a ce za ka ɗau mota daga Funtua zuwa Adamawa, da kama ana biyan dubu biyar ne, yanzu kam sai dubu ashirin da biyar. Haka komi da ake ɗauka na abinci shi ma yana tsada sosai. Kaman a ce irin abubuwan kayan sawa in mutum zai siyo, za ka ga ko in da a ce ba ta mai za a ɗauko ba, mutum zai siya a, a kuɗi kalilan. Amma in dai ta a ce ta mota za a ɗauko, kayan sai sun fi tsada. Kaman a ce in da a ce za a sa a jirgin ƙasa, shi kuɗin mutum zai biya a kaɗan. Amma a ce in ta mota za a ɗauko, mutum sai ya biya kuɗi ninkin ba ninkin abin da zai biya ta jirgin ƙasa. Shi ya sa ake ba da shawara ƙasashen da suka shiga ba, za ku ga suna amfani da jirgin ruwa, jirgin ƙasa da sauransu. Amman hauhawan kuɗin fetur ya sa ya shafi rayuwa sosai.

Akwai wasanni da yawa da ake iya yi a waje, kamar wasan ƙwallon ƙafa, wasan, wasan dambe, wasan kokawa duk suna da daɗi kuma ana yin su a waje ne ba irin wasan gida ba. Wasan gida irin wasan da mata suke yi ne amma wasan waje ya fi kyau gar ma-ga maza. Kuma maza sun fi jin daɗin wasan. Kaman a ce wasan ƙwallon ƙafa, mutane suna buga ƙwallon ƙafa ne don nishaɗi kuma masu kallon su ma suna shiga cikin nishaɗi. Wasan dambe, wasan dambe ma ana yin shi ne don nishaɗi da kokawa. Za a ga wanda aka ci a wasan dambe shine za a wanda ya ci wasan shine ake ba kyauta. Wasan kokawa ma haka. Wa'yanan wasanni, wasanni an fi yin su a gargajiyance a Hausawa a Hausan mu amma wasu yaran, wasu yarirrika su ma suna da wasannin su kala-kala amma daban ne da namu na Hausawa.

Ina son karanta littattafai sosai, kamar a ce littattafan gargajiya da littattafan zamani. Akwai ma wasu littattafai da ake kiransu Hausa novel. Akwai kuma littattafan addini da littattafan zamani, duk su ma ana karantawa. Littattafan gargajiya kaman a ce, magana jarice, kurciya da kuma na na gari na kowa salihi su wannan littattafan akwai abin akwai abin tausayi, akwai kuma Iliya ɗan mai ƙarfi, shi ma littafin gargajiya ne. A cikin littafin ne aka ce ya fi kowa ƙarfi a cikin, a cikin lokacin zamaninsu. Sannan kuma akwai littattafan addini kamar su, kamar su na Hajji Balaga, Iya Usalihen, su ma ana kakkanta su sosai. Sannan akwai kuma littattafan turanci da littattafan makaranta, su ma ana karanta su kamar a ce su prima, queen prima, su ma ana karanta su sosai.

Gaskiya ni ina son ɗaukan hotuna, bari ma ace in naje gidan mun, gidan yan uwa masu kuɗi, inda na sa, inda na samu background, gaskiya ina fitar da hotuna sosai. Ai abun da ake so mutum idan ya je, da ya je gidan masu kuɗi, ya dinga ɗaukan hotuna saboda tarihi ko kuma in ya shiga cikin yan uwa, shi ma ana so mutum ya dinga ɗaukan hotuna ko kuma in ya je gi-gidan karkara, gidan kakanni da yan uwa, shi ma mutane suna ɗaukan hotuna saboda ajiye, ajiye wa a tarihi. Hotuna ba ajiye wa a tarihi kaɗai suke amfani ba, suna ɗauke ma mutum kewa idan yana kallon su ko kuma idan mutum ya ji kaɗaici, sai ya ɗauko hotunan yana kallo. Ba'a hotuna ba ma kaɗai, mutum zai iya yin bidiyo da wayan shi in ya je wajaje da bai sani ba. Kaman a ce mutum ya yi tafiya, zai ɗauko hotuna, zai ɗauko wayan shi ya kunna location ya yi hotuna ko kama a ce mutum ya bar ƙasar, shi ma mutum zai iya ɗauko wayan shi ya kunna location ko na Snapchat ko na Facebook ya kunna location ya yi hotuna kala kala, yadda zai tura ma yan uwanshi su ya watsa musu ta WhatsApp ko ta TikTok, su gan shi su ji daɗi, su ce su ma Allah ya kai su wajen da suka, da ya je.

Bukukuwan da na fi so shine bikin ƙuwa guda biyu, shine bikin Sallah da na Kirsimeti kuma ina da illai da ya sa na fi son su. Dalili na farko na fi son bikin Sallah shine bikin Sallah babba. Bikin Sallah ya kasu kashi biyu, da bikin Sallah babba da bikin Sallah ƙarama. Na fi son bikin Sallah babba saboda in mutum shi ba a mishi azumi, sannan kuma in bikin Sallah babba ta zo ana yanka rago. Bikin Sallah ƙarama kan ba a yanka rago kuma ana yin Sallah. In bikin Sallah babba ya zo, ƴan uwa da abokan arziki suna zuwa a hahadu sannan a ci abinci, a ci a sha sannan kuma ana kai abinci maƙota saboda zumunci da biyan maƙota kan haƙƙi. Sannan kuma bikin Sallah ƙarama shi ƴan uwa ba su cika zuwa ba saboda yayi nisa kuma ana yin azumi. Mutane sukan tsaya su sha ruwa a gida. Sannan akwai bikin su Kirsimeti. Bikin Kirsimeti shi ma ana yanka, muna yanka akuya wato jan akuya bunsuru kenan sannan a ci abinci, a sha ruwa sannan kuma ana ajiye bishiyu a gida a sa masa fitila. Shine ake yin a biki, bikin Kirsimeti.